Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Wane aiki ne muke yi tare da ƙungiyar kuma ai babu wata aiki wanda muke yi tare da ƙungiya. Kawai dai muna dai aikinmu cikin lumana da jin daɗi amma a tunanina babu wata aiki wacce muke yi da wata ƙungiya kuma to sai dai in abin da kuka ce ga meda haka.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To ai, sai da rayuwan ma ake yin aiki. Shi karan kansa aikin yana samuwa ne yayin da farin ciki na rayuwa ya same ka. Zaka samu kai aikin cikin jin daɗi. Amma aiki ace babu wani wani rayuwa na aiki a ciki. Ai bama gamawa. Allah dai ya sa mu dace ko. Muna daidaita shi ne cikin jin daɗi da lumana da kuma fatan alkairi a tare da mu.

Kana amfani da kunnen waya, kana amfani da kunnen wa? Idan na fahimci ku, kuna nufin muna amfani da earpiece kenan ko kuma earphone? To duka ina amfani da su idan ta kama. Idan misali zan yi kallo ko kuma zan saurari wani abu mai mahimmanci wanda a waje nake ba tare da kosi in ta ɗaga waya, to ina sa wanan earphone ɗin in yi amfani da shi kuma ina jin dadin amfani da shi.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki. Saboda idan kayi abinda bai dace ba, idan kayi abinda babu daɗi, hakan yanasa a horaka. Idan kayi faɗa da ma'aikata, ko kuma kaci kuɗin ma'aikata, ko kuma kayi duk wani abinda bai dace ba a wurin aikin, to zamu maka horo dai-dai ga abinda kayi.

Kana kallon inuwar ka? Kana kallon inuwar ka? Eh, idan yakama ka kalla inuwar ka, za ka kalla inuwar ka mana. Musamman idan kana tafiya, inuwan tana gaban ka, za ka kalle ta. Ko baka yi niyyar kalloba ma, za ka kalla ba tare da ka sani ba. Amma wai haka nan mutum ya tsaya yaita kallon inuwar shi. Wannan bai ma dace ba, ba abu bane bama wanda ya dace. Kawai wanda ya dace shine ka bi wanda shi ne yake daidai.

Ina kake son ziyarta? Ina kake son ziyarta? Inda nake son ziyarta, um, wurarene da dama. Wanda na farko ina son ziyartar makabarta wannan ba wurin komeba dan saboda ƙarin imani a wurin da kuma samun lada. Sannan na biyu kuma in akace a ɓangaren duniya ne, inason in ziyarci, ah, Makka da Madina wannan sune ya zama dole indai mutum yanada hali. To yana gani duk sune babban abin da mutum yakeso ya ziyarta a duniya gaba daya.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi na farko chatting. Chatting yana ɗaya daga cikin abun da yake sa ni nishaɗi. Ina jin daɗinsa sosai kuma ina son haka. Sannan kuma abin na biyu waya da budurwa ta. Idan ina cikin waya nu da budurwata ina jin daɗi. Abune wanda yake sa nishaɗi shi ma sosai. Ina jin daɗin haka kuma ina godiya a gare ku.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Abin da nake yi don kiyaye lafiya abubuwa ne kamar haka. Ina kiyaye duk wani abun da zai sa ya taɓa lafiyana. Ba na faɗa kuma ba na ganganci, tuƙin ganganci da dai sauransu ko kuma shiga shirgin da babu ruwana. To wa in nan abubuwan duk abubuwa ne wanda mutum zai yi domin kare lafiyar kansa, domin gujin samun matsala da dai sauransu.

Ina ka ke son ciyar da hutu? Ina ka ke son ciyar da hutu? Inda nake son ciyar da hutu shine in je wurin da ba, ba hayaniya, guri mai shiru, guri wanda ake ce ma silent place, kamar misali lambu ko gona, ko dai wani guri misali ace karkara ko ƙauye. Ta wainnan guraren guri ne wanda mutum zai soyace da hucinsa domin jin daɗi da samun farin ciki da walwala.

Kana da WiFi a gida? Gaskiya ba ni da WiFi a gida saboda ba cafe bane gidana kuma gidana ba ma'aikata ba ce. Amma dai WiFi in aka ce WiFi ne, ko a waya ana amfani da shi. Duk abun da muke bukata, TV da muke da shi na yi connecting WiFi na wayana. Komai zai daidaita, muyi amfani da shi cikin daɗi. Ta jin daɗi da lumana. Saboda haka WiFi a gida ba namu bane.

Sau nawa kake wanke tufafi? Gaskiya ina wanke tufafi aƙalla su biyu. Idan na sa yau, na ƙara sawa kuma gobe, to the next following day kawai za a sa ne sai a wanke. Gaskiya bana daɗi wa, ban wanke tufafina ba, kuma haka nan haka zalika bana saurin wanke tufafi ko don ko ɗau, da dai sauransu ko saurin yagewa na gode.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Wannan tambayan an yi min ita ya kai sau ɗari. Ina ajiye kwafin bayanai saboda babu yanda za'a yi kayi bayani ba tare da ka ajiye kwafi ba. Wannan kwafi ɗin da za ka ajiye shine hujjanka na bayananka kuma shine, ahhh, me za a ci in an tashi ƙaƙalo wani abun shine hujjanka. Saboda haka ajiye kwafi na bayanai ya zama dole.

Kana iya bada barkwanci? Eh, ina iya bada barkwanci a lokacin da ya dace. Kaman misali idan yara ne, idan ina wasa da su zaba su barkwanci. Amma kuma idan manya ne, ta ina zan yi wasan barkwanci? Ni da ba ɗan shirin fim ba ko ba ɗan nanaye ba. Bada wasan barkwanci ga yara yana ƙara masu kaifin basira, da farin ciki, da annashuwa, da walwala. Yara ba'a su aɗaure masu, yana da kyau a ringa basu wasan barkwanci.

Kana duban kalanda kullum? Babu abun da zai sa in ta duban kalanda tun da ba albashi nake ɗiba ba. Amma dai da ace albashi nake ɗiba, shi ne zai sa in ta duban kalanda kullum. Eh to muna godiya kuma a gare ku, Allah ba ku, Allah maku albarka ya baku abin da kuke so. Duban kalanda kullum ba namu bane na masu albashi ne. Nagode.

Wane aikin gida kake yi kullum? Aikin gida da nake yi kullum, aiki ne wanda ya shafi gyaran ɗaki, wankin bayi da dai sauransu. Amma ba kullum ba nake yi, gaskiya ne bani da wani aikin gida da nake yi kullum. Ban da bacci, bacci ne Allah hure mana ya bamu lafiya ya bamu dama muke yi kullum da kullum. Saboda haka ina gan shi ne kaɗai zan iya cewa, zan iya buɗe baki in ce ga shi ina yin shi.

Wacce bikin ka ke fi so? Wacce bikin ka ke fi so? Wasu kayan bikin da ka fi so. Na fi son shagalin sha'anin na dinner. Duk bikin da za a ce gashi ko dinner ne, ina son sa. Amma ina jin daddansa. Saboda za a ci, za a sha in ma rawar ne za a tashi a yi. Wannan shine abu mafi daidai, mafi kyau kuma mafi soyuwa a tare da ni. Na gode.

Wane irin mai kake amfani da shi? Wane irin mai kake amfani da shi? Man da nake amfani da shi, ina amfani da mai gurguwa. Ko koko bota. Amma ni gaskiya abin da nake amfani da shi mai gurguwa ne, wanda shi ne man da nake shafawa ga baki ɗaya ba na shafa wani mai wanda ya wuce mai gurguwa, kuma ina jin daɗin amfani da shi. Yana kasancewa mai kyau ga fata.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Lokacin da ruwa yake zuwa, ba abun da nake yi illa in tara bokiti. In ya kama a yi aiki da shi, sai a yi aiki. Idan ma bai kama ba haka, sai a kokari a bashi har lokacin da wani amfanin nasa zai zo. Ba a asarar ruwa. To haka nake yi.

Kana shan ruwan ƴaƴan itace? Eh, ina shan ruwan ƴaƴan itace musamman ruwan kwakwa, ruwan mangwaro, ruwan ayaba, ruwan watermelon wanda shi ake ce mai kankana, ruwan abarba da dai sauran su. Duk wani abin da ya shafi ruwan ƴaƴan itace insha Allah muna sha musamman rake. Duk abin da ya shafi rake zaka ga ko ta ina, ɓawansa ne yayi yawa wanda shi ne yake da ruwa sosai. Kuma ake sha a tsotse a yadda wannan taktan.

Kana son kallon faɗuwar rana? Kana son kallon faɗuwar rana? To, ai ni ban ma taɓata na gane yanda ranar take safe yau, balan tana har in iso. Shi kallon faɗuwar rana ma ai tana faɗi dai duhu jema. Haka ai asarar sallan maganruba da duk saurar. Amma dai maganar ta gaskiya, sallan, ah, kallon faɗuwar rana wannan shi, shi wanda gaskiya ya rayu yassu.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Kana shuka tsire-tsire a gida? Tabbas ina shuka tsire-tsire. Misali ace flowers ɗin da suke yan zamani, flowers ɗin da suke ƙanshi da daddare, flowers ɗin da suke haske da daddare da dai sauran su. Wayannan flowers ɗin ina jin daɗin shuka su kuma ina jin daɗin kasancewa da su a gida. Na gode sosai. Na gode, na gode, na gode.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Ai, ba ma niba duk wani abun da ake yi idan babu wutan lantarki, tsayawa akeyi mutum zai tsaya ne kamar ya ci gaba da yin wasu abubuwan na nazari. Misali, idan ɗinkin mata ne, ya ɗauko ya ci gaba da abin da ya shafi manna-manne da sa botir, da dai sauransu. To inaga shi ke nan.

Wane irin nama kake fi so? Naman da nake fi so, na fi son naman rago duk duniya. Idan aka ce naman rago, an gama komai da komai. Shi kaza da dai sauransu duk muna ci, yau da gobe. Amma abin da yake zama wanda na fi so na nama, na fi son naman kaza, ah naman rago, sannan kuma sai ince naman talotalo, ko ɗawisu da dai sauransu.

Kana iya ɗaura ƙulli? Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaura ƙulli. To idan ma ban iya ɗaura ƙulli ba, ai ba, ban cika me zance ba, ban cika bahaushe ba. Wajen aka ɗaura ƙulli, abune wanda ya shafi iyayenmu da sauransu. Hmm. Allah yanzu haka wani kalan bacci nake ji. Sosai.

Wane irin miya kake fi so, miyan da na fi so, na fi son miyan stew, nafi son miyan stew a shinkafa, a tuwo kuma na fi samun miyan kuka, wanda shi ne asalin miya wanda za a ka cika ƙoshi cikin jin daɗi da lumana. Ina son miyan kuka, ina jin daɗin aiki da shi saboda haka hadu gudu na.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh, ina yin waƙa cikin zuciya, musamman idan ina sauraron waƙar na kan yi ta a cikin zuciya wanda a fili ban iya taɓa gaskiya ba. In ya waƙa ba a fili, tana yin wani iri amma idan a zuciyar ne kamar yadda ya faɗa. Ina yin ta cikin jindadi, cikin lumana da dai saurarsu.

Kana koyon wata yare? Kana koyon wata yare? Eh, tabbat ina koyo, sai yarurruka kala kala wanda ya shafi yaren Arabic, yaren English da dai sauran su. Amma dai ina koya saboda yaren, yare ne mai kyau wanda mutum zai iya ya jaraba ya duba ya gani, fatan alkhairi fatan nasara.

Kana iya rera waƙa? Gaskiya bana iya rera waƙa saboda ba ɗabi'ata ba ce. Rera waƙa ban iya ba sosai saboda haka ina dai iya ƙoƙari na, iya abin da ya sawwaƙa. Amma rera waƙa sai manyan mutane, wanda su ne suke asar, eh, baya da dai saura.

Ina kake tofa yawu? Ina kake tofa miyau? Ina tofa miyo a wurin da mutane basa gani, wurinda mutane basu, baza siyi allah wadai da wannan ba kuma tofa miyau cikin mutane kamar ƙazanta ne za a ce da dai sauran su. So ina godiya sosai a gare ku. Allah ya taimaki.